Gaskiya, an lokacin da na fi so na shekara, gaskiya na fi son lokacin sanyi. Lokacin sanyi gaskiya shine lokacin da na fi so. Saboda lokacin zafi gaskiya bai da daɗi. Saboda lokacin zafi akwai sauro, ga zafi. In ka lulluɓe wajen kwanciya kuma ka lulluɓe ga zafi, ka buɗe ka buɗe ma sauro. Dan haka gaskiya na hi san lokacin sanyi musamman irin yanzu. Za ka lulluɓe ka kwanta a ɗaki ka rihe ɗaki ka saki labule, ka lulluɓe, ba ruwan ka da sauro ba ruwan ka da zahi. Amma an lokacin zafi ne ga zafi ga sauro ba hali ka lulluɓe. Gaskiya kuma bacci be ci ka, bacci bai da daɗi lokacin zahi. Amma lokacin sanyi kam gaskiya bacci ya fi daɗi. Saboda haka gaskiya na yi son lokacin sanyi. Lokacin sanyi ya fi daɗi kam gaskiya. Lokacin sanyi yafi ka lulluɓe ba ruwan ka da sauro ba ruwan ka da zafi. Amma lokacin zafi ka lulluɓe, ka lulluɓe zahi ka buɗe ka buɗe ma sauro. Sannan lokacin zahi cututtuka sun fita sowa. Mutane sun hi yin cututtuka. Dan ko nima lokacin zahi na hi yin cututtuka hi yasa gaskiya na hi san lokacin sanyi ba a fi yin cututtuka ba irin yadda aka yi lokacin zahi. Dan haka duk wasu cututtuka da ke cikin mutum duk sun hih hito sun bayyana saɓanin lokacin sanyi. Amma lokacin sanyi duk cututtuka kwanciya suke yi. Ba kamar lokacin sanyi ba, ba kamar lokacin zahi ba kam.

Gaskiya ni ban son kayan gishiri. Na fison kayan zaƙi gaskiya a kan kayan gishiri. Kayan zaki Gaskiya sunfi mutum me zai yi da kayan gishiri. Amma kayan zaki ai ya fi, yaye.

Ina cire takalma mana a gida. Idan na shigo gida in zan shiga ɗaki ina cire takalma mana. Amma in a tsakar gida ne ban cire takalma. Ko in zan shiga bayi shi ma ban cire takalma saboda wajen ƙazanta ne mutum zai shiga. Amma in mutum zai shiga ɗaki kaga dole zai sa takalma, dole zai yawo da takalma. Amma in cikin ɗaki ɗin dole ne mutum zai tafi ko zai je wanka, haka ba zai sa takalma ba. Amma in cikin gida ne zai sa takalma.

Gaskiya ni wayata tana cika, tana cika sosai. Sai dai in ta cika formatin ne ke mata. In ta cika imma ta format, in ta cika imma ta format. Aƙalla na yi formatin ɗin ta ya hisso biyar. Tana cika saboda ina sa mata abubuwa masu nauyi. Ina ajiye application da bidiyoyina da waƙoƙa da hotuna. Saboda haka tana cika, tana saurin cika sosai. Sai dai formatin nake mata ko in gog-goge abubuwan da ban so.